Ina cin abinci mai ɗan gina jiki kamar irin su shinkafa da wake. Domin suna ɗan gina mutu jiki. Sannan kuma ba wai su ɗaya nake ci ba. Inda zan samu wani abu na kwaɗayi shima ina ƙarawa akai domin abinci, abinci ita ce ginshiki na lafiya. Domin idan babu abinci bayan da za'ayi a ce mutum ya samu lafiya. Idan kana ci a kowane lokaci kuma a kan lokaci to ana sa rai insha Allahu. Ba ka ba su damuwa kuma sannan ba ka ba yawan ciwo saboda wani sa'a rashin ci shi ke jawo maka wasu cututtuka, cututtuka a jiki. Amma idan kana ci kuma kana shan magani to ana sa ran Allah ya yadda ba wani cuta, da zai iya ka maka. Sannan kuma irin abincin da yake matukar inganci ya kasance abinci ne mai gina jiki. Ya kasance abinci ne wanda yana ƙara wa jiki lafiya ne. Ba wacce take jawo wa jiki cuta ba ko kuma wanda take jawo wa jiki matsala ba. Duk abincin da za ka ci yana da kyau ka auna, ka duba ka gani shin abinci ne mai kyau wanda za ka yi ci. Idan ba abinci bane mai kyau wanda za ka ci sai kai ƙoƙari neman abinci mai kyau wanda za ta gina maka jiki. Wanda kai karan kanka zakai alfahari da cin abincin. Wani sa'a ba wai dam, ba wai dam ba ma cin abinci bane amma a'a. Saboda kawai muna cin abincin da ba irin wanda jikin mu take so bane. Mu rayuwa ta raga ta zo mana a kan, a yau duk abunda ka samu kawai kaci. Ko da yana gina jiki ko ba ta gina jiki saboda halin rayuwa da muke da shi. Saboda kuma babu da muke kuka a kai. Amma idan har mutum na da wadata yana da kuɗi, yana da abin da yake yi, yana samun kuɗi me zai hana shi cin abin da yake so ya ci. Babu abin da zai hana shi sai dai in kuwa yana ƙoƙarin zalin tan kansa ko kuma yana ƙoƙarin cutar da lafiyarsa. Sannan akwai masu samun mutanen da gashi suna dashi suna da kuɗin amma sai su hana kansu ci su kuma hana waɗansu ci. Wannan sune kankat azzalumai. Waɗanda su ba ma su damu da kansu. A akazalika ba su damu da waɗansu ba. Aka iya samun wani shi yana da iyali ma yana da mata gida amma yana da kuɗin da zai ciyar da ita amma ya ƙuge ya nuna cewa baya da shi. Amma yana da shi amma kuma in ya fito zai nema abincin da zai ci. Ko da bana mai gina jiki bane ko da abinci ne wanda ta fi harha ko da abinci ne wanda ba ta da tsada. Toshi burin shi ya ci amma kuma ya bar wanyansu cikin yunwa. To waɗannan su ne ko da sun ji ƙanshi arziki to arziki baya daɗe wa a gun su. Saboda Allah ya hana mutum ya ƙasance azzalumi sannan kuma ya ƙasance azzalumi akan waɗansu. Yana da kyau ka kasance mutum mai gudu da ubangiji a lokacin da yake da shi sannan kuma a lokacin da ma ba ka da shi ma ka ƙasance mai roƙonsa da kuma godiya. Domin shi ubangiji yana son bawa da ya fi kusanci a kan shi. To bawa da ke roƙonsa sannan kuma bawa da ke ƙasƙantar da kansa a kan bukatunsa. Hakika muna cin abinci, abinci a wajen aiki kamar irin su shinkafa da wake. Sannan kuma muna cin irin su, ah, tuwo shinkafa. Shi ma muna ci. Muna dai cin abincin da zai gina jiki mu sosai muna cin abincin masu.

Eh, ina waƙa cikin zuciya kamar waƙa na soyayya. Wata sa'an idan an ɓata min rai, ko kuma wata sa'an ma in an faranta min rai, sai ka ga ina waƙan soyayya wanda na farin ciki idan an faranta murai. Idan kuma aka bakanta min rai kuma zan yi na bakin ciki na ɓacin rai. Hakika waƙa ba ɗabi'a ta ba ce, sannan asali ma ba na yin waƙa. Amma a zuci, nakan yi saboda macin rai tasa ko, idan an bata min rai idan an bata min rai, kuma saboda farin ciki idan an faranta min rai a kan iya rera waƙa a karan kai na cikin zuciya yanda ba kowa yake ji ba. Ita waƙa, duk da na faɗa na kuma sake faɗa. Ita waƙa tana da hanyoyin yin ta da dama. Amma a yanzu yanda ake yin waƙa haramun ne da ke saboda ba halal ba ne ba kuma yanda addini ta umarce mu da yin waƙa muke yi ba. Muna yin waƙa ne a kan karan kanmu kuma a cikin zuciyarmu, saboda wurin waƙoƙin da muke yi, waƙoƙi ne wanda suka saɓa ma dai ne. Yanda muke waƙa namu kuma yanda muke tabbatar da waƙan ba daidai ba ne. Waƙa da sa kiɗa haramun ne a cikin addinin musulunci domin Allah Ziya da Hamce Allah Sabata gare shi ya fada. Sai dai akwai waƙa wanda ake yi a addini. Waƙa ne wanda babu kiɗa a cikin ta. To waƙa ne wanda ba a sa kiɗa a ciki ta. To wannan waƙa idan ka yi shi za'a ce maka ka yi daidai kuma ka yi, ka yi abu mai kyau. Wannan shine abunda addini ya halasta amma duk lokacin da ka tashi yin waƙa sai ka kuma ka na sa kiɗa, to waƙe ka an haramta wannan waƙan ko da ya ce mutane suna saurara suna ji. Domin ita waƙan nan kuma da kiɗa da ake sawa waƙa da kiɗa da ake sawa abokin shaidan ne. Sannan kuma da irin hanan ne salon ne ya juju da ma juju za su zo duniya da an yi kiɗe da kiɗe da warai warai da kiɗe kiɗe da warai-warai. To idan ka saba da jin kiɗe-kiɗe da warai-warai, zai kasance kana cika sukaini na farkon mutumin da zaka fara bin su a lokacin da suka ƙera mutane da wannan kiɗe-kiɗe da waƙoƙi. Shi yasa yana da kyau mutum ya ringa neman tsari daga gare su sannan kuma ya kiyaye kansa daga jin waƙa a kowanne lokaci. Za kaga wani ɗabi'arsa da rayuwar sa gaba ki ɗaya a matsayinsa na musulmi ba amma, ko mai nashi akan waka ne, wa toh shi ba abun da yasani da ya wuce waka ba abun da ya sani da ya wuce yaji waƙa. Ko zai yi tafiya ne, ko yana tafiya ne, ko yana zaune ne ko yana bacci ne to yana cikin jin waƙa ne. Ka rasa waƙa me ke ciyar da shi me ke bashi ba abun dai yake bashi amma yana jin daɗin jin waƙa ba gaira ba dalili. Waƙa a cikin zuciya ba laifi ba ne tun da ba kowa yake jinƙa ba sannan kuma babu kiɗa kuma babu sauti. To in har za ka yi shi babu wanda zai ce maka haramun ne saboda kana yin shi ne a cikin zuciya. Kai kaɗai ka sani kuma da Ubangijinka. Ba wanda ya sani, ba wanda zai saurare ka. A wani lokacin nakan yi waƙa ne saboda farin ciki saboda an faranta min rai suna sawa farin ciki, sai ringayin ta a cikin zuciya. A wasu lokacin kuma saboda ɓacin rai da kuma baƙin ciki da nake ciki ina waƙan tausayi da bakin.

Eh, ina jin kukan zakara da safe kuma asali shi ne ma yake tashi ne wata sa'ad. Kaman kukan zakara, kuka ne wanda yake nuna jarumta kuma akwai nuna ƙoƙarin sa ɗan kuka. To a addini an nuna mana cewa, kuma in ce an koya mana cewa shi idan zakara yana kuka, to abu cikin biyu ne a wannan lokacin ya gama mala'iku ne suna wucewa. Shiya sa za ka ga yana kuka kuma mafi yawanci da asuba yake tayadda bayin Allah. Yakan tashe bayan Allah da asuba, sannan da safe ma ka ga ya cigaba da kuka. Idan kana da zakara a gidanka, gaskiya abin alfahari ne, abin farin ciki ne saboda baka da matsala wajen tashi zai iya tashin ka da safiya. Ba lalle sai da asuba ba, da safiya zai iya tashin ka. Saboda mu muna fita da asassaɓa ne wajen yin sallah. To ba lalle ya tashe ka a lokacin da kake so ya tashe ka ba. Amma idan Allah ya sa zakaran na kusa da ɗakin ka ne, to yakan iya tashin ka kan lokaci da asuba ɗin kafin ma a ce safiya yayi. To ya danganta da yanayin ko kuma ina ne ƙasar wakar taka. Saboda wata sa'a idan baka sashi kusa da kai ba, to zai mai-- yau, zai ma wayensu kuka ne ba kai zai ma wa. Inda idan ka sa shi indai har kukan ya zo gare ka to, idan kuka bai zo gare ka ba shi kenan. Amma mafi yawanci zakara yana kuka tun ƙarfe huɗu, tun ƙarfe huɗu yake kuka. To idan kana da zakara kana iya gwada wa ƙa duba ka gani shin ƙarfe nawa ne yake fara kuka. Wani ma tun yanzu zaka ga yana kuka tun wuraren ƙarfe uku da wajen arba'in da nawa. To amma ko wanne zakara yana da irin lokacin da yake kuka. Wani tun da wuri ne wani ƙuma sai ya dan ɗaɗe yake kuka. Kowa da irin sanar tasa ko kuma kowa da irin zakara tasa. Wani zakaran ma kila tun da asuba bai riga ya tashi ba. Sai lokacin da ya tashi zai fara kuka. Wani kuma a'a, ya riga ya tashi tun tuni dama. Kukan kawai yakeyi idan lokaci ya yi zaka ga ya fara kuka. Zakara gaskiya abune mai kyau mutum ya mallake shi. Ko da dan ba zai yanka ba amma ko don ya kasance a gidansa ya ranga yi masa kuka da safiya, ya ranga tashinsa da safiya ko don shi ya ishei mutum ya ijiye zakara. Tunda wata sa'a muna ijiye zakara ne saboda kiwo, saboda akwai mata da za a iya sawa zakara guda ɗaya ya ishe shi, ya ishe su. To wata sa'a shi yasa ake siyo zakara a ijiye. Saboda ba zai yi ace ka siyo maza mata kawai zalla ba ka ijiye su ba. To amma yana da kyau duk yanda za ka yi, ko yaya za ka yi ka siyo mata to ya kasance ƙanada namijin zakara. Duk inda za ka je ka siyo mata kazar mata mace to zai kasance ƙanada zakara. Wato kaza namiji kenan. Idan baka da shi ya kamata ka nema saboda ba za ka iya barin mata zalla su kadai a gida ba, ba tare da zakara ba. Hakika zakara yana matukar jajin cewa, yana ƙoƙari a lokacin da yake tashinmu da safe. Saboda wata sa'a ƙaran shi shi yake tashi addini.